Mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine mutunci, mutunci. Idan kana da aboki babu mutunci tsakaninku toh ma'ana abokantakan gaskiya beze yi lasting ba. Mutunci ya fi kyau.

A gaskiya bani kunna candle a gida. Na fi shekara goma yanzu ban kunna candle ba. Gaskiya, da wutan, da wutan waya nake amfani da shi kuma ko kuma rechargeable lantern. Na daina amfani da candle da fitila.

To babban nasaran da muke samu aiki shine, da, ana applying certificates na food professionals manually, amma yanzu ya zama automated. Daka ko ina, clients za su iya su yi applying daga portal namu. To a takance dai yanzu, babban masal-- babban nasaran da muka samu ke nan. Na biyu kuma muna son yanzu, mu fara fita zuwa field work, mu je muna duba licensing mutane masu practicing food practitioners. Idan muka fara wannan kuma to, za mu measuring milestone ɗinmu a ciki.

A'a, ina busa tsaki gaskiya. Idan abunda ya faru ya batamin rai, ina busa tsaki. Abunda zan fara yi kenan, ina busa tsaki.

Gaskiya ban iya tuƙa mota ba, ban taɓa tuƙa mota ba. Amma in sha Allahu ina son in tuƙa mota. Ina son in sayi motan kaina. Kuma in Allah yadda zan sayi motan kaina, zan iya tuƙa mota. Indai na siya motan kaina, a cikin kwana, a cikin kwana sati ɗaya na, na iya tuƙa mota. Abin kenan. Kuma inbAllah yadda zan iya.

Hutawa a wurin aiki. Karfe, karfe ɗaya muna ɗan huta. Muna samun hutu karfe ɗaya kullum mun je aiki. Kuma mu ba, ba kullum muke zuwa aiki ba a cikin sati. So biyu nake zuwa aiki a sati. Sauran kwanakin kuma ina zuwa koyarwa a makaranta. To a makaranta kuma in na je part time nake yi. Duk lokacin da na gama koyarwa ina dawo gida.

Eh to kwari ba wai ina jin tsoron kwari ba amma ba ni son kwari. Idan na ga cewa akwai kwari a ɗakina, to na kan saya maganin kwarin ne in fesa in kashe su kamar su kyankyaso, kuɗin cizo, sauro. Ina sayen maganin kwari ne in fesa ba wani na tsoron su ba amma ba ni son su.

Dangantakar mu da abokan aiki cikin sauƙi, cikin sauƙi, zaman lafiya da kuma haƙuri. Abin kawai kenan don zama da mutane sai da haƙuri, so dangantakar mu da a a mutanen 'yan aiki, abokan aiki sai da haƙuri.

Abun da nake yi da yamma kafin na kwana sun hada da kallon, kallon fim ko kuma kallon labarai ko zuwa kallon kallo. Abun da nake yi kenan kafin na kwana.

Gaskiya ba ni son zafi ko kaɗan. Na fi son sanyi saboda ita sanyi za ya magance ta. Za'a iya magance ta da shan ɗumi, shan shayi, rufe jiki da borgo da kuma sa cardigan kayan sanyi. Amma ita zafi in ba wutan lantarki balle ka ce ka kunna AC ko ka kunna fanka dole ya ka tuɓe riga. Baza, waje ma in ka fita ma zafi ko ina zafi gaskiya zafi ba ni son zafi ko kaɗan.

Eh to ina tara tsabar kuɗi a da kenan amma yanzu bamu ma amfani da tsaba. Da ne muke tara tsabar kuɗi amma yanzu ba a tarawa. Kuɗi yanzu an fi biyan kuɗi ko amfani da kuɗi ta hanyar transfer, electronic transfer. Ba tara kuɗi kuma sosai yanzu.

To nika duk inda zan je indai ba nisa ina tafiya a ƙafa amma in akwai nisa wani lokaci ina tafiya a kan oka a kan mashin, wani lokaci kuma ina tafiya a cikin keke napep ko mota. Iya daga yanayin, daga yanayin, daga yanayin am nisan wajen shine zai sa insan da meye zanje ko da ko a keke napep ko a mota, ko kuma a cikin a kan, a kan mashin.

To ya kasance dai yadda wurin da zan je yake. A gaskiya dai na fi son taxi. Don ita taxi yana tafiya da wuri. Bus baya tafiya da wuri amma kuɗin yana da sauƙi. So in dai na neman sauƙi ne zan shiga bus. In kuma gaskiya na makara ina son isa inda zan je da wuri, zan shiga tagzi. Dukansu biyun na amfani da su amma na fi son tagzi gaskiya.

Na dena cije farce na. Na dena cije farce na. In farce na yayi sawo ina yankawa da nail corta. Da abun da nike yanka farce nike nan. Da na nike cije farce.

A tsaye na ke jira a layi. Duk inda na je in zan, in zan saya abu ko in zan yi abu ko a banki ko a ina, a tsaye na ke jira a layi kuma sai da hakuri.

Ina zuwa gidan fim, ina zuwa sinima yawanci in sabon fim ya fito ko kuma in za kalli kwallo, shahararren kwallon kafa kaman yau zan je gidan fim don kallon wasan Manchester.

Ina cin citta a abinci ina ma cin citta zan lawa. Danyen citta ina ci very fresh one. Ina so ina ci don yana wanke mun throat makogwaro na in ina tari ko ina mura ina cin cita.

Ina kare wayana daga ƙwayar cuta, ina installing antivirus amma antivirus din ba ko da ga ina nake installing ba. Haka nake ka, haka nakeyi kare wayana daga ƙwayar cuta.

Eh to ina shirya aiki ne bisa ga wanda yake da muhimmanci, wato wanda yake da yanayi the emergency zuwa wanda is less um emergency. Wanda ake so da wuri shine zan fara yi. Wanda is not less wannan daga baya zan yi. Haka nake shirya aiki.

A wata kudin wutan lantarki na dubu naira dubu biyar nake biya. Five thousand naira shine kuɗin da nake biya a kuɗin wutar lantarki na kowane wata.

Budurwa na ne ke kakkafa mini baya. Idan na gaji, kawai sai dai in kira ta, ta zo ta kakkafa mini baya.

Ni ban da mai guda ɗaya da nake amfani da shi. Kowane mai da na samu nake amfani da shi ne, kowane irin mai. Yau ina amfani da wannan, in yi kare zan sake sayen wani. Ni ban da mai guda ɗaya na shafa wa jiki.

So biyu na ke share gida a rana, da safe da kuma in na dawo da dare. Wani lokaci ma sau ɗaya kawai na ke sharewa. Don in na je aiki, inda aiki ne na je to in na dawo da yamma babu abun sharewa. Don na fita na kulle ɗaki, to yadda na bar gidan haka zan zo samu. So baya na sha shara ba kuwa.

Ni a takalma nafuson simple wear nafuson half shoe su palm slippers kawai. Kananun takalma nafusso sai kuma canvas wani lokacin na sa jeans.

A wajen aikin mu dole ka bi ƙayyadojin aiki. Ina bin kayyadojin aiki. Dan in ba ka bi ƙa'idojin aiki ba. Za ka ringa samun matsala kullum. Kowa da aikin sa a wajen mu, saboda haka. Duk aikin da ya shafe ka kawai kake yi.

To raba abinci da mutane ko abokai gaskiya ya jima muna wannan harka. Yanzu kowa yana cikin gidansa. In lokacin abinci yayi da kai da familinka kawai kuke ci sai dai duk in wani ya zo gaishe ku to shine za ka raba abinci da shi.

Irin wasan da na ke yi a waje. Toh irin wasan da na ke yi, irin wasan da na ke yi a waje dai shi ne irin buga tebur tennis haka ko kuma buga snooker. Wasan da na ke yi ke nan. Don ni ba yaro ba ne.

Ato ni gara kayan gishiri dai. Kayan zaki bayi da kyau a namiji. Sosai bani son kayan zaki. Gishirin ma sai kaɗan kaɗan a miya, a abinci.

Abincin gargajiya nafi son ɗanwake, kuma ina son masa da kuma kosai.

Don saƙon ni de ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook, kuma X. Ina samun updates sosai a X don ni ina, ina, wana ina amfani da mining app na crypto sosai. So ko wani mining app na crypto suna da X handle. So ina amfani da X da Telegram.

Ni na fi son kallon war fim, action movie. Indai fim ba faɗa, ba tawargaza, ba ni so, ba ni jin daɗin son kallon irin wannan fim ɗin. Na fi son kallon war fim.

Abunda nake shirin yi a ƙarshen mako shine in sayi sabbin kaya, sabbin takalma, inta yawo da ni da matana da ƴana mu je mu shaƙata mu dawo.